Ina jin kukan zakara da safe sau da yawa, saboda na kasance ina kiwon zakara. Sannan kuma maƙwabtana da yawa suna da zakara, so ina jin kukan zakara da safe sosai.

Ina da takalma kala kala, tun daga kan takalmi na sandal, da takalmi na makaranta, da silifa wanda nake amfani da su wurin yin wanka da sauransu.